Gaskiya baƙo kafin nyii baƙo nakan shirya mai abubuwa na musamman kamar abinci mai kyau da ruwan sha mai tsabta, sannan da wurin kwana nashi na musamman. Su duka nakan ƙoƙari natanadi wannan hawan kafin ya kasance na yi baƙo da abinci mai kyau da abubuwan sha, abin da ya danganci kayan marmari da ruwa.